Masu zama za su koyi wani aiki wanda zai motsa musu jiki kuma za su ƙaru da shi. Zai iya ƙawo musu kuɗi ko kuma suyi wani aiki ko kuma ya ƙara musu lafiya. Tun da wani zuben zaman kawai shima ba ka motsa jikinka ba komi zai iya sama wani abu. Tunaninuka da kuma rashin ƙarfin jiki da ciwon kan jiki amma idan suna yin wani abu haka da daddafa ko kasafa siket, tayi mai aiki ko wani abu wanda yana taimaka masu sosai wajen ƙara musu farsashi a aikinsu.